Sau nawa kake amfani da wayarka? Ina amfani da wayata sau goma a rana, da ranar lahadi, da ranar litinin, da rana asabar, da ranar juma'a nake amfani da waya. Bana amfani da waya ranar daba anan ranar kumba, shi yasa. Ko da shi in zan yi amfani da waya, nake ta amfani da waya a irin wannan lokutan, ba wannan lokacin ba.